Eh tabbas ina yin kiran bidiyo musamman da abokai da 'yan uwa wanda basa kusa dani, ma'ana ba suna tafiya zuwa ƙasashen waje ko wasu wajaje masu nisa. Kuma ba fa sa hadu da juna ba kwana biyu sai muna fa yi bidiyo kira don mun gan juna.

Mana da launi a labulai masu kalamaru, suna da ɗan ƙokarin ɓoye datti sannan kuma suna ƙayata a ɗaki an rage sosai da sosai.

Eh nakan amfshi shan shayi fiye da kofi domin shi shan kofi idan yayi yawa, idan girma ya ka mutum yakan haifar mai da matsala ba kamar shayi ba.

Eh ina sare gida sau uku zuwa huɗu a rana. Da safe in an tashi akan share bayan an yi ƙarin safe ayi da rana, sai kuma da yamma.

Eh akan iya yin aikin bayan lokaci. Matsakar za a biya ka in ka yi aikin ba shi da matsala. Za ka yi saboda ko ina an saba a kanyi aikin bayan lokaci.

Kayan ɗaki na kamfisan furnitures wanda ba furniture akayi ba wanda katakon suna ainihin.

Eh ina iya ɗaura kulli sosai da sosai, sannan kuma ina iya kwancewa idan aka bani koda banga ya aka yi.

Abba suna sana'a kenan yasiyan masamman da rana. Da dare ne ban soya yyasai saboda kwanciya ayiba cci.

Eh ina iya yin tafiyarda ya kai kilomita uku zuwa biyar a ƙasa. Saboda yin haka yana da mahimmanci, yakan sa ka motsa jikinka.

Eh sosai, ina iya gabatar da rahoto sosai musamman hakan ya shafi harka ayyukan mu da shugabanci.

Ina son yin wasan ƙwallon ƙafa da kuma wasannin, ah, basketball da table tennis.

Eh, ina amfani da man ja kuma ina amfani da man ƙuli, amma nafi son yin amfani da man ƙuli sosai. Ba zan iya cin abinci da sauran su.

Ina shirin zuwa gaishe-gaishen 'yan'uwa inda aka samu rashin na mutuwa 'yan'uwa da kuma bik-kukuwa da ajiye.

Eh, ina rubuta rahoto mafi ƙaranci sau ɗaya a dis mako. Saboda akwa ƙungiyar mu da kuma ni ne sakatare na kanyi.

Wadda ayyukan da suka fi muhimmanci nakan tsara su ta yadda idan sun shafi harkokin aiki ko kuma harkokin maɗakasu ma nakan tsara in fuskanci su sosai saboda suna da mahimmanci a zaman. Wadanne mahimmanci nakan sashi a farko, sauran marasa mahimmanci nakan basu a koda na rasa ban da damuwa.